Inason acemin wai tukin mota. Ban iya ba ko koyaya ne ko kuma me ya faru da aka kawo zancen mota. Bana so fa na ga kamar kun kama ni ne fa. Wannan tambayan kawai sai naji na yi feeling attack kamar an hare ni da tambaya lalle, maybe za a iya gano cewa ban iya tuƙi mota. Koba anan zance ba tuƙi mota na iya, ban iya ba kar nai dariya. Zai iya cewa na iya tuƙi mota saboda me kusa wani abun, kan wata tana koya mun tuƙin mota. So kuma zan iya cewa yanxu nakai wani mataki na ƙwarewa sosai. Kuma wani abun daɗi shine tuƙin mota na da sauƙi. Kuma mutane da dama sun yi ta fakin tuƙin mota na da sauƙi. Ballenta ma dai ka cire tsoro, ka yi sa focus sosai akan cewa abin da za ka yi. Sanan kuma ka yarda da kanka yauwa tuƙin mota yarda da kai ne. Wai abin dariya shine ma, kan wata lokacin ita ta fara koya mun iya keke ma, ita nan ita kuna mamakin ta to haka take sai ka gan ta. Ita ta fi ni fitina, ta fi ni ƙoƙarin tayi abu kaza tayi abu kaza kafin na fargane abu ita already ta iya. So tuƙi mota ma a wurinta na koya. Kuma tuƙin motan yana da daɗi, yana da sauƙi. Sabo ya taka iya tuƙi mota amma ba agurin abun take ba. Ina motan da zan tuƙa shine. So amma na san cewa baby idan ba da daɗewa ba ni ma, nawa motar za ta zo. Wuyan ta dai ka iya shine, an ci. Ko kuma ka da dai na wannan dinkin na, um, bayus ya ce samu yafi iyawa to kuma zan iya yarda da shi tanan. Saboda ya ce ina da nawa or tun tuni saboda tunin iyawan baza su zama da wuyaba to. Amma yanxu naiya iyawa na amma ba samu ba to kaga dole nai jiran tsamani to amma, mun san jira yazo ƙarshe. Ba wani zancen jira. Nan kusa kaɗan za ku gani da muna na mota na. Sai dai a ce kana tuƙi mota har yanzu nan gaba tambaya da na san za a yi min kina. Saboda lokacin ya wuce kuma. Amma yanzu dai kawai zan iya ce muku na iya tuƙin mota. Tuƙin mota yana da daɗi kuma yana da sauƙi. Amma fa maganan gaskiya nake cewa muku tuƙi mota yana da, an ya kwa yana da daɗi nan kawai fafada nake ku. Gaskiya so da yawa wasu ma sai su, a ƙarshe kawai su ɗibbo wanda zai tuƙa su saboda me? Waennan yanda ma zaman nan ayi tunanin shafe wasu awanni kana tafiya, hm. To yaya wanda ma bashi yake tuƙin ba yake jin daga jiya da saura su ina ga kai wan da kake tuƙi, hm. Maganan gaskiya tuƙi bai da daɗi, tuƙi bai da daɗi. Tuƙi in yi wuce nan da nan unguwar ko zuwa wata unguwa to abar wannan zancen fa. So shi ma wannan se a hankali watakila in ka saba tafiya me nisa, za ka saba da shi ba wai dan yana da daɗi ba. So da dama mutane wasu kawai masu gwammaci ma da inda za su je a tuƙa su ba don basu iya ba. Saboda gaskiya tuƙi bai da daɗi. Yanzu na ajiye zancen na, ku iya yafe mu, na tuba. Na janye kalamai na da da nake cewa tuƙin mota yana da daɗi. Ko daɗin mota ne na fara ji a farko nake cewa. Daɗin mota ne gaskiya. Da alama daɗin mota ne ba tuƙin mota ba, hm. Tuƙin mota bai da daɗi amma na iya tuƙin mota. Kuma wannan yanzu iya cewa kai fa ne zo ka zo zo je ka guri ka za je ka guri ka za. Tun kana yi na ɗauki har ka ajiye kai ma. Saboda da du abin da ya faru ka ji daɗin shi wata rana za ka zo ka na cewa dan Allah a nema wani. Eh, na ji daɗi sosai da wannan tambaya ta ku ita ma. Na iya tuƙin mota wannan shine na gode.